Kana kulle ƙofa kullum? Eh ina kulle ƙofa kullum. Shi wato kulle ƙofa yana da amfani sosai. Menene ma ƙofa? Ƙofa shi abune wanda ake amfani da shi ake, ake sawa a gida wanda shi ne mutum yake shigan ɗaki da shi kuma gidanshi. Shi kulle ƙofa yana da amfani, yana tsare ka daga sharrin ɓarayi, sharrin wayen su mutane kuma yana sa abubuwan da zaka yi ya zama a privacy. Kulle ƙofa gaskiya yana da amfani sosai. Shi kulle ƙofa ma idan ba ka kulle ƙofa gani ake kaman kai a sararre ne a rayuwa. Kulle ƙofa na da amfani sosai. Shi wato za'a iya samun mutane da yawa da zaka gani ba su kulle ƙofa. Idan suna abubuwa ba su kulle ƙofa ba sam me ke damun su ba. So kuma ƙofa yana da amfani sosai musamman iyayenmu na da sun fi san suna amfani da ƙofa. Shi ƙofa wani, wani yanayi ne ko wani nauyi ne wanda ake amfani da shi a gida sau da ya taimaka ka ko ya kare gidan yana ƙarama gida kyau. Akwai ƙofofi da yawa misali kaman ƙofa da ake amfani da shi.

Kuna yin wuta da itace? Eh muna yi wuta, muna hura wuta da itace ba muna yin wuta da itace ba. Shi ya ake yin wuta da itace ko ya ake kunna wuta da itace. Ana amfani da nau'iyuka da yawa wanda ake amfani da shi a kunna wuta, a gas ko a ce a ƙona wuta a murhu. Ana amfani da itace, ana amfani da gas, ana amfani da fetur. Shi yanda ake hura wuta ko yanda ake yin wuta suna nan da yawa amma mafi, mafi yawa mata sunfi amfani da shi wajen gyara wuta da kuma waƴan su yanayi abubuwa. Ku na yin wuta da itace. Ana iya wuta da itace da yawa. Ana yi mutane da daren da yawa wanda suke amfani da shi musamman ma wa ƴan nan su baristas suna amfani da shi sosai.